Wani shago nafi zuwa? Nafi zuwa shagon saida kayan abinci gaskiya u'un, nafi zuwa sayan kayan abinci da kuma shagon sayen turare. Ina yawan zuwa shagon turare tunda sana'a ta ce ina sayar da turare. Ina sayar da turarrrruka na ƙamshi haka.

To daka lokacin danayi ƙaura zuwa wani gida, to daga lokacin da nayi aure ne na bar gidan iyayenmu na koma gidan mijina. To nan kuma wani abu ne na daban wanda ka tashi da kai wani gida ka koma wani gida. Dole akwai kewa, akwai manene, sannan kuma idan ka dubi rayuwadda zakayi a can ko rayuwar da kike yi a can a hankali, a hankali kana sabawa.

A gaskiya niba mutum bane mai son ɗaukan hoto ba gaskiya ni bancika ɗaukan hoto ba inna ɗauki hoto once a whiles kawai irin sau ɗaya ɗinnan a lokaci shima idan wani ya ce mun yana so ko mai gidana haka ko kuma passport haka na makaranta. To, wannan ma ina ƙoƙari in ɗauka shine kawai.

A'a, mutanen da suka suke tura kuɗin yanzu ƴan anguwan mu akeai hanyoyin da suke bi. Akwai hanyar zamani yanzu ga yinan hanyoyin da suka zama ruwan dare ta POS. Wasu kuma sun gwammace sai sun tafi banki ba basu yarda da POS ba har yanzu suje suyi. Wasu kuma transfer suke ta Opay, wasu har yanzu basu yarda da wai Opay ba ana transfer ta Opay ko Moniepoint ko menene wallet bank ne basu basu yarda da shi ba. Amma majority idan aka kasa kashi ɗari to kashi casa'in sun yarda da transaction ta wallet. Kashi biyar wanda da older older people anan tsofofiye haka za kaga basu yarda da irin wannan abun ba.

Ina akina akan lokaci, indai na sa ri akan zanyi wani aiki tufa ina yanshi, ina yanshi kan jiki kan ƙarami. Zanyi shi sosai har inga na kammala shi cikin aa natsuwa da abu. Ina yin aiki sosai indai zanyi to zanyi, in ko bazanyi ba bazanyi. Shine kawai amma ina yin aiki sosai.

Dake faranta mun rai shine in saurari karatu Al-Ƙur'ani ko ni in zauna da bakina ina karantawa. To duk wani bakin ciki, duk wani damuwa da nake ji sai in ji Allah ya yaye min ta cikin sauƙi da tsarkin mulkinsa. To wana abin da na sanya da farin ciki da nishaɗi kwarai kwarai da gaske ina jin daɗin haka.

Da bakina baya raguwa da su subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah wa atubu ilaih. Duk san da na tuno ko ina dafiya ko ina zaune ko duk san da na tuno dub zan ta na yi su. Wa ina kalmomin ba su ɓace min. Allah ya gafarta mana Allah ya yafe mana ƙura ƙuran mu da zunuban mu Allah ya sa mu ɗaci.